Na fi son takalman da ke ƙasa. Ya ake ƙiran su ma palms ba. Su nafi so. Ba na cika son kwaba shi. In ka gan na sa kwaba shoe to ya zama min dole ne in sa. Amma in ina son fita, ko da ma ina zanje in zan samu palms mai kyau kawai shi zan sa.